Kana sa turare kullum? A haƙiƙanin gaskiya turare abune mai kyau. Yanada kyau ana saka turare kullum. Don haka ina saka turare, ina amfani da turare sosai sosai. Amma a lokacin da na girma na fi amfani da turare saboda a lokacin turare yafi muhimmanci lokacin mutum ya fara yin warin jiki, ya fara yin zufa da sauransu. Don haka tabbas ina saka turare.

Nawa matashin da kake amfani da su? Matashin da nake amfani da su ba su da tsada, ba su da sauƙi. A kuɗin Najeriya bai wuce naira dubu biyar ba. Matashin da kuma nake amfani da su a da ba su da wani tsada, su ma ba su wuce naira dubu uku ba. Daga baya na zo na saya na naira dubu biyar. So matashin da nake amfani da shi bai da wani tsada sosai.

Kana sanya safa kullum? To safa ina saka sanya safa amma ba kullum ba. A lokacin sanyi, lokacin ɗari ke nan kullum ina sanya safa. Kafin in sanya safa ma sai na saka leda a ƙasa tukunna in zo in sanya safa. Ko kuma lokacin da zan je wajen aiki, idan zan je wajen aiki shi ma ina saka safa sosai sosai. Haka zalika idan zan yi tafiya dogon tafiya kamar daga gari kaza zuwa gari kaza kamar daga Abuja zuwa Sokoto, kamar daga Abuja zuwa Lagos shi ma ina saka safa a ƙafa saboda sanyi. A lokacin zafi kuma lokacin da babu sanyi bana saka safa. Saboda shi saka safa lokacin sanyi yana da amfani a ta yadda idan kana da matsala a ƙafa kamar kana da faso to idan kana saka safa zai ma ka maganin faso. In ka saka man shafawa ka shafa a gurin sai ka zo ka saka safa. Shi kuma lokacin zafi ko ba ka saka safa ba jikinka ba zai yi komai ba, ba zai ɓare ba, ba zai yi komai ba. E, tabbas ina sanya safa amma ba kullum ba. A lokacin sanyi kawai nake sanya safa. Amma kamar ranakun aiki kamar daga ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a da safe kullum sai na saka safa har zuwa Juma'a. Amma Asabar da Lahadi bana saka safa. Amma idan dai lokacin sanyi ne kullum ba, ba ranar Asabar da Lahadi kullum sai na saka safa a lokacin sanyi saboda kiyaye ƙafana danganta tsayi. Shi ne ina saka safa kullum a lokacin sanyi.

Wa yake kakkafa maka baya? Wanda yake kakkafa mun baya shine kamar yaro, ƙaramin yaro haka zan kira ƙaramin yaro idan bayana yana min kaikayi ko yana mun ciwo ina kiran yaro ya kakaba nun bayana ko kuma mata na itama ina kiranta ta kakkaba mun baya.

Nawa takalma kake da su? Takalma, ina da takalma iya adadi. Ina da takalma da yawa. Ina da takalma kaman ƙafa talatin. Ina da rufaffu wato na irin zuwa motsa jiki ke nan kaman rufaffen takalmi kaman canvas ke nan. Ina motsa jiki da su kuma ina da takalmin buga ƙwallo suma kuma rufaffu daban kenan. Ina da kuma wanda nake zuwa da su wajen aiki kaman sandal haka da sauransu. Ina da takalma kaman ƙafa talatin ko sama da talatin. Ina da takalmi na, na, na, ina da takalmi na fata wanda nake yin amfani da su wajen irin zuwa kaman sallar Juma'a da kaman kwalliyan kayan hausa haka kayan gargajiya. So ina da takalmi gaskiya sosai, sosai. Don gaskiya takalmi na ma yawan takalmi na sun fi kaya na yawa. Ina da baƙaƙe, ina da ruwan, ina da takalmi ruwan brown da dai kala kala ina da su. Don taka-- takalmin da nake da su har da zai kagare su inda nake saka takalmi saboda yawan su. Ina da takalmi da yawa gaskiya iri iri kuma da masu tsada, da marasa tsada, da masu, da masu sheƙi, da masu ina da ƴan wagawani kuma ina da takalmin roba. Takalmi roba wanda nake amfani da su. Ina da kuma takalmi slippers haka su ma wanda nake amfani da su.

Yaya unguwarku take? To gaskiya, unguwarmu ba wani babban unguwa bane. Amma a farko, zamana kafin in zo makaranta, na kasance a unguwar Lugbe a Abuja kenan. Wato unguwar akwai mutanen kirki. Unguwar tana da mutane yare daban daban, mutane da yawa. Abin mafi jin daɗi a unguwar shine mutanen da suke unguwar kamar 'yan uwa. Haka muke zama a unguwar saboda sabo da muka yi da juna. Kowa yana son kowa kuma ana zaman, zaman lafiya a tsakani kuma babu wani matsala. Don haka unguwar gaskiya tana da kyau sosai. Sai kuma bayan na bar unguwarmu na koma a Sokoto, na dawo Sokoto, na dawo Sokoto a unguwar kuma, ga nan a yanzu haka a Sokoton nake. Kuma gaskiya yanzu unguwar babu laifi. Akwai mutane, dai ke dai nan unguwar da muke ta Sokoto dukkanmu ɗalibai ne muna zaman lafiya. Sai dai matsala ana sace sace. Amma akwai filayen ƙwallo, akwai gidaje, akwai motoci suma suna abun nan sosai a wurin.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Ina rera waƙa lokacin yin wanka sosai. Wani lokaci ban ma sani ba saboda ni bana iya yin wanka shiru. Dole sai ina yin waƙa kuma waƙa wani lokaci ina cikin wanka ban ma san lokacin da zan fara ba sai da in ji ina. Ni zan kula da dukkanin haƙƙin ta saboda ai gare ni ta zan mata. In kin kiyo ki zo ƙanwa ta, yaushe ne mafarki na zai zamo gaske soyayya. Laka ban kuɗi in yo ginin gidan sama, in kai ta ƙoli ƙoli ta sha ruwan zuma. Aha! Oo! Da ka ji kana kyau kyau an gama, muryarki idan na ji nake ƙara azzama. Da suna rufe ƙofa ni na yi sallama, babu wanda zai ya fi babu wanda zai ya kai ni soyayya. In kin kiyo ka zo ƙanwa ta, yaushe ne mafarki na zai zamo gaske soyayya. Ina cikin yin wanka ban san lokacin da zan fara yin waƙa ba. Kawai sai in ji ina waƙa kuma ina jin daɗin waƙa. Ina yi ina ɗan rawa sosai sosai haka ga wani waƙa da nake shi kuma. Ungozuma masoyi ungozuma, ungozuma amsa ki soyayya sannan ki bani nema. Ungozuma amsa na soyayya sannan ka bani nema. E buɗe ko da a ƙaura an guzuwa, a samu aure dangi, suna mini sambar ka. Nemar na zamar ka.

Yaya kake neman izinin hutu? Yadda nake neman izinin hutu a wajen aiki bayan nayi ayyuka masu yawa sosai, ina zuwa wajen wato maigidan aiki, shugaban wajen aiki kwata-kwata ina rubuta wasiƙa. A kunshe cikin wasiƙar zan rubuta kamar haka, ina kwana maigida? An tashi lafiya. Ina so in roƙi wata alfarma na neman hutu a wajen aiki. Sakamakon yin aiki na 'yan kwanaki da yawa na gaji, magaa kuma abubuwan iyalai da sauransu. Don haka ina neman a yi mun alfarma a bani dama in ɗan huta ko na sati na mako guda ko na sati biyu haka babu laifi. Idan an yi mun izini wannan zai mun farin ciki. Idan kuma ba a yi mun izini ba zan cigaba da aiki. Haka nake neman izini wajen aiki da girmamawa da kuma sanin ya kamata saboda dole sai da girmamawa a wajen neman wajen aiki saboda kana da masu gida. Dole ka girmama su wajen neman izinin hutu wajen aiki. Duk da cewa akwai wani aikin kai ne maigida daga baki ɗaya kai ne maigidansu. Don haka idan dai kana da masu maigida haka dole ka rubuta masu wasiƙa ka ce musu kana neman hutu a wajen aiki saboda ayyukan da ka yi a baya masu yawa. To, ta haka nake neman hutuwa a wajen aiki ta hanyar tura mai gidana wasiƙa a kan lokaci kuma in tura mashi cikin mutunci cikin girmamawa.

Ina biyan kuɗi, kana biyan kuɗi ta waya? Tabbas ina biyan kuɗi ta waya ta abubuwa daban-daban ma. Na farko dai ina biyan kuɗi ta waya idan ina so in siya kamar katin waya haka. Idan zan siya katin waya kamar su network haka daban-daban ina biyan kuɗi a ta waya. Na biyu kuma, shi ma ina biyan kuɗi idan ina so in siya data. In siya tsarin data ko na sati, ko na wata ko kuma na shekara ina siyan data ina biyan kuɗi a ta waya. Kaman ta wannan application kamar su Opay da su da sauran su. Kuma ta har kazalika ina biyan kuɗi ta waya idan ina so in yi rechargin ɗin kamar su abunnan su DSTV da sauran su haka ina cha-- ina recharging a ta waya. Kuma haka zalika ina biyan kuɗi ta waya idan kamar ina so in yi amfan-- in je kamar na asibiti haka na rashin lafiya da sauran su. Kaman kuma ina biyan kuɗi a waya kuma ta waya shi ma kamar ta wajen buga caca lokacin da ina buga caca da sauran su haka. To ina biyan kuɗi a ta waya, a toh abubuwa da yawa sosai. Tabbas ina biyan kuɗi a ta.

Kana riƙe riga a aljihunka? Tabbas ina riƙe riga a aljihuna. Ina saka hannuna cikin aljihun riga in riƙe riga. Wannan al'ada ne da na koya tun ina ɗan ƙarami. Ki in saka hannu a cikin riga kamar zan ciro kuɗi sai in bar hannun a ciki, sai in riƙa tafiya wani lokaci kuma in yi tsaye kamar in zan yi tsaye haka. Ina yi kamar in saka hannu a cikin aljihun rigana kawai in riƙe shi haka sai in riƙe kawai. Ina yi kamar irin ina magana da wani haka mun dade muna magana sai in saka hannu a cikin riga aljihun riga sai in riƙe rigar. Ina magana da shi har muzo mu gamar tukuna in sake in wuce ko kuma lokacin inma tafi da shi.

Yaya kake kawowa gidanku? Yadda nake kawowa gidanmu ya danganta daga inda nake. Kaman idan daga ina, kaman ina daga masallaci, kamar inda nan masallaci kusa da gidanmu yake baya da nisa. Ina yin, ina takowa don tafiyar shi bai wuce mita, mita ɗari biyu ba, bai wuce mita ɗari biyar ba, sorry. Bai wuce mita ɗari biyar ba. To idan zan zo daga masallaci, ina takowa da ƙafa in zo gida. Haka nake kawowa gida daga masallaci kenan. Idan kuma daga makarantar mu ne wanda kuma tafiyar shi gaskiya yana da ɗan nisa, wannan ina ɗan sauri haka, ina gudu haka. Inna yi sauri ina kawowa gida. Kaman a cikin minti, kama a ce a cikin mintuna kaman talatin, bai kai talatin ba, kama a ce a cikin mintuna sha biyar ina ƙoƙari in kawo gida kaman daga makaranta kenan. Idan kuma daga wajen aiki ne, to gaskiya daga wajen aiki zuwa gidanmu akwai nisa don haka dole sai na shiga mashin, sai na hau mashin ko a daidaita sabo haka. To, ta wannan ina shiga mashin ko a daidaita sabo. Idan kuma kaman daga wani gari nake haka, kamar ina Abuja ina so in dawo gida in zo gidanmu shikuma wannan ina shigowa mota ta kawo ni gida. To haka nake kawowa gidanmu a tawurare daban daban. Amma idan wuri bai da nisa ina takawa da ƙasfa in kawo gidanmu.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Tabbas ina sanya tunatarwa don ayyuka. Kusan komai da nake yi a kullum, a ko da yaushe, a kowace rana, a kowane lokaci ina amfani da tunatarwa don ayyuka. Tunatarwa kamar ta waya. Ina sanya tunatarwa a waya. Kusan zan ce duk bayan daƙiƙa ɗaya, awa ɗaya ke nan na rana ina saka sanya tunatarwa. A kowane awa na rana ina da abin da nake yi. Ina da abin da nake yi. Don haka ina saka tunatarwa cikin awa ashirin da huɗu na kwana bakwai. Ina amfani kowane awa ina da abin da nake a ciki. Kaman da sassafe muna yin sallar asuba ƙarfe biyar da wani abu. Don haka ina sanya tunatarwa a lokacin. Kaman kuma idan zan tafi wajen aiki ƙarfe bakwai na sassafe shima idan na kwanta na dawo bayan sallar asuba na kwanta zan yi barci akwai tunatarwa na waya wanda zai tayar da ni lokacin. Kaman ƙarfe bakwai kawai zai tunatar da ni. Zai yi ƙararrawa in tashi. Idan na tafi wajen aiki lokacin sallah yayi shima a nan zai tunatar da ni. Idan lokacin cin abinci ya yi a wajen aiki shima akwai tunatarwar wanda na saka wanda zai tunatar da ni. Idan kuma lokacin hutu ya yi shima a wajen aiki ina da tunatarwa wanda zai tunatar. Ina sanya tunatarwar wanda zai tunatar da ni. Idan lokacin tashi ya yi a wajen aiki lokacin dawowa ya yi gida shima ina sanya, na sanya tunatarwa wanda yake tunatar da ni lokacin tashin aiki ya yi ka dawo gida. Don haka idan na dawo gida shima haka na dawo na huta zan kwanta in huta ina da tunatarwar wanda zan saka. Idan lokacin hutu ya yi zan tashi zai tayar da ni. Idan ya tayar da ni zan yi sauran aiki. Kaman in yi girki haka ina da shima lokacin da nake sanyawa tunatarwar da nake sanya lokacin girki. Idan lokaci kaza ya yi zan fara girki. Zan saka amfani da lokuta kaza in saka tunatarwa wanda zai tunatar da ni ina gama girki da tunatarwa har zuwa anjima lokacin sallah ina yi sallah lokacin barci ya yi ina da tunatarwa wanda zai tunatar da ni lokacin barci ya yi. Don haka ina sanya tunatarwa don ayyuka. Haddai ayyukan gida da na wajen aiki.

Ina da katin kasuwanci. Katin kasuwanci? Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci. Katin kasuwanci ma ta bangare daban daban. Ina sa'ar online, sana'ar online. Sana'ar yanar gizo ke nan a Hausance. Ina sana'ar yanar gizo. Ina da katin sana'ar yanar gizo kamar irin katin, kamar irin katin yanar gizo kamar na cire kuɗi haka. Ina da kuma kati wanda ya tabbatar da ni ɗan kasuwa ne kamar kasuwanci na na wanda nake yi kamar na trader haka da sauransu. Kuma ina katin kasuwanci na irin siyar da, siya da siyarwa. Ina siyar da kayan waya da kayan irin kayan, kayan trader haka da sauransu kayan kanti. Haka ina da katin kasuwanci wanda kuma aka sa hannu, da sa hannun gwamnati da kuma sa hannun ƙungiyar kasuwanci na Najeriya baki da.

Sau nawa kake yanka farce? To gaskiya ina yanka farce amma a duk mako ina yanka farce sau ɗaya. Ina yanka farce a duk mako ina yanka farce. A wani mako ina yanka farce ranar Asabar, a wani mako kuma ina yanka farce ranar Lahadi. A wani mako kuma wani mako ma gaskiya bana yanka farce ko sau ɗaya. Amma dai gaskiya na fi yanka farce sau ɗaya a kowane mako. A kuma wata, a watanni kuma a wata ina yanka farce kamar a ce sau takwas haka. Amma na ƙafa, farcen hannu da na ƙafa daban ne. Farcen ƙafa yana saurin fitowa na hannu ma yana saurin fitowa amma farcen hannu ya fi na ƙafa saurin fitowa. Ina yanka farcen hannu a duk mako sau ɗaya. Farcen ƙafa kuma bana yanke shi ko sau ɗaya a mako dai ina yanke farcen ƙafa sau ɗaya. A kuma shekara ina ganin ina yanke farce bazan yi tunawa ba gaskiya amma na san cewa a shekara ma ina yanka farce kusan sau ya za'a ce kamar so goma sha-- so-su-sau talatin. Haka ina yanka farce kamar sau talatin a shekara. Don haka ina yanka farce a mako, ina yanka farce a wata kuma ina yanke farce a shekara. Farcen hannu ya fi saurin yankewa, ya fi sauƙin yankewa saboda ya fi saurin fitowa. Wanda farcen hannu ko a baki za ka iya yanke shi. Farcen hannu za ka iya cinye shi da baki ka cire shi kuma farcen ƙafa ba za ka iya wa. Don haka ina yanka farce sau ɗaya a sati.

Kana kunna tsaron batiri? Eh, ina kunna tsaron batiri na waya na, na wayar salula na. Kamar idan batiri ya yi, ya kai rabi haka, kamar ya kai hamsin, ina kunna tsaron batiri saboda, cin abun nan batirin gayayyayi saurin ƙarewa, cajin gayayyayi saurin ƙarewa daga batirin. Ina kunna tsaron batiri saboda kare lafiyar saurin ƙarewar caji da kare lafiyar waya na. Don amfani da tsaron batiri yana da kyau a wayar salula sosai-sosai, musamman ga wayar da take da saurin cin caji ko kuma ga wayar da batirinta ya kusa lalacewa haka. To idan ka kunna tsaron batiri zai kare maka wayarka.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, tabbas ina motsa jiki kullum. Ina motsa jiki kullum. Ina motsa jiki rana Asabar, ina motsa jiki ranar Lahadi da safe, ina motsa jiki ranar Litinin da safe, ina motsa jiki ranar Talata da safe, ina motsa jiki ranar Laraba da safe, ina motsa jiki ranar Alhamis da safe, ina motsa jiki ranar Juma'a da safe. Bayan motsa jiki ina buga ƙwallo wanda shi ma yana daga cikin motsa jiki. Ina buga ƙwallo, ina gudu, ina buga ƙwallon crickets kuma ina normal gudu da mutane haka muyi gudu gasar gudu saboda shi motsa jiki abu ne wanda yake da kyau. Wanda likitoci sun tabbatar da motsa jiki yana da kyau ɗari bisa ɗari a jikin ɗan adam. Wanda in mutum baya motsa jiki zai samu cutar babban cutar lukutanci haka jikinsa ya yi girma da sauransu. Don haka tabbas ina motsa jiki saboda motsa jiki yana da kyau. Motsa jiki yana da tasiri ga lafiyar mutum ɗan adam. Motsa jiki yana da tasiri wajen samun yin bacci mai kyau. Motsa jiki yana da kyau wajen kare mutum daga wahala. Irin in ka motsa jiki ka watsa ruwa za ka ji ƙarfin jiki, za ka ji jikinka ya yi ƙwari sosai sosai. Haka motsa jiki abu ne wanda yake da amfani a rayuwar ɗan adam sosai. Wanda ko da mutum ya tsufa bai kamata ya bar motsa jiki ba. Don ko da mutum ya tsufa motsa jikin nan yana taimakawa rayuwar shi sosai sosai. Yana taimakawa rayuwar shi, yana taimakawa mishi ya samu ƙarfi. Za ka ga mutum ya tsufa yana motsa jiki to wannan motsa jikin da yake zai saka tsufan shi ba zai bashi wahala sosai sosai. Ba zai saka mutum ya tsufa da ƙarfin shi yana da ƙarfi sosai sosai wanda wannan ƙarfin da yake da shi zai kasance yana da ƙarfi mu'amala da mutane. Kamanta wajen tafiya haka, wajen sauri, wajen irin tafiya wurin aiki haka. To in dai mutum yana motsa jiki zai samu ƙarfin zuwa wajen aiki sosai sosai.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Shan ruwan 'ya'yan itace, hakika ina shan ruwan 'ya'yan itace. 'Ya'yan itace, ruwan 'ya'yan itace kaman 'ya'yan ruwan lemu, 'ya'yan ruwan kwakwa, ruwan 'ya'yan itace kamar na kwakwa, kamar na lemu, kamar na kankana, a matse kankana suna da tasiri sosai a jikin ɗan adam. Don haka, ruwan 'ya'yan itace ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai sosai. Musamman 'ya'yan ruwan kwakwa da suke da amfani a jikin mutum. Kamar suna maganin abubuwa da yawa sosai a jikin mutum. 'Ya'yan ruwan itace na kwakwa suna maganin, suna maganin malaria, suna maganin zazzaɓi, suna maganin kuma ciki, ciwon ciki. Don haka ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai sosai musamman 'ya'yan ruwan kwakwa. Shi kuma 'ya'yan ruwan lemu yana magani, yana saka abinci yayi saurin narkewa a jikin mutum. 'Ya'yan ruwan lemu yana wanke cikin mutum. Don haka ina shan su sosai saboda in samu lafiyar jiki. Sai kuma 'ya'yan ruwan gwanda. Shi ma idan an narka gwanda, wato akwai daɗi sosai sosai. Sai kuma 'ya'yan ruwan kankana wanda duk mun san cewa kankana da 'ya'yan ruwanta amfaninsu yana da kyau sosai sosai. Kaman 'ya'yan ruwan kankana yana ƙara jini sosai sosai. Duk da mun san cewa haka a likitance, 'ya'yan ruwan kankana suna ƙara jini sosai.

Kana duban kalanda kullum? Eh, duban kalanda kullum ina yi, tabbas ina yi. Duban kalanda ai ya zama dole, saboda dole kullum mutum ya duba kalanda ya san menene rana, ya san ranan wata kuma ya san wane lokaci ake da sauransu. Dan haka duban kalanda yana da mahimmanci sosai musamman ga mutum ma'aikacin gwamnati wanda yake duba ranaku, irin ranan biyan albashi, ƙarshen wata da kuma sauransu da kuma ranan biyan kuɗin walwala kamar na allowance ke nan ake cewa ko. Dan haka duban kalanda yana da mahimmanci sosai. Bayan kalandan jamhuriya ina duba kalandar musulunci ita ma wadda take da watanni kamar su Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'iu Sani da sauransu. Shi ma ina duba kamar yanzu kalanda yanzu yadda kalanda take. Muna cikin watan Sha'aban, watan da daga shi sai watan azumi. Dan haka ina cikin kalanda sosai sosai kuma ina duba kalanda ina amfani da kalanda sosai sosai. Saboda kalanda yana da mahimmanci a rayuwar mutum. Duk mutumin da bai duba kalanda to zamani baya tafiya da shi. Duk mutumin da bai duba kalanda to zamani baya yi da shi kuma haka zalaka duk mutumin da bai duba kalanda bai ba, bawa ba, baya bawa lokaci mahimmanci. Kamar yanzu da muke a makaranta ɗalibai dole mu duba kalanda saboda mu san lokaci, mu san lokaci idan lokacin jarabawa ya gabato kamar yanzu da muke ciki yanzu muna cikin wat, sati na shida da komawa makaranta muna cikin mako na shida da komawa makaranta wata na, wato yanzu to muna cikin wa, wata, wata na biyu kenan da komawa makaranta wanda daga wannan watan sai watan da zamu fara gwaji na jarabawa kenan. Dan haka to a matsayina na ɗan makaranta in ban duba kalanda ba to akwai matsala. Dan bazan san lokacin jarabawa ya yi ba, lokacin da ya dace balantana in samu inyi karatu. Dan haka duban kalanda dole ne ga ɗalibai saboda su kimtsa su shiryawa jarabawa da sauransu. Shi kuma na musulunci ka ga duban kalanda dole ne saboda akwai azumi bayan azumi in azumi ya wuce akwai watan da zamu duba a kalanda na zuwa aikin hajji. Shi ma bayan nan azumi kenan ana ce mashi Dhul Hijjah. Bayan wannan akwai kuma wani wata wanda na babbar Sallah wanda muke zu, muke yanka rago a yi layya haka da sauransu. To duk a cikin kalandar musulunci yake. Dan haka ina duba kalanda kullum domin in tabbatar da lokaci. Duban kalanda kullum yana da mahimmanci. Ina duba kalanda kullum domin sanin abubuwan da suke wakana da kuma lokacin yin abubuwa masu muhimmanci a rayuwa.

Wane irin waya, wane irin waya kake amfani da shi? Irin wayan da nake amfani da shi, ina amfani da wayar Techno mai suna Techno. Ina amfani da ita mai suna Povo 4. Ina amfani da ita, tana da amfani sosai, tana da sauri kamar wajen siyan abubuwan waya kamar wajen siyan katin waya da sauransu. Tana da amfani, tana da sauri sosai kuma ina fison ta sosai, sosai. Akwai waɗansu wayoyi kamar su Infinix da su iPhone da sauransu to ni dai gaskiya Techno na ke amfani da ita saboda ban da kuɗin sayan iPhone, ban da kuɗin sayan Samsung amma ina da sayan, sayan kuɗin sayan Android, wayar Android wato Techno kenan ko kuma Infinix. A yanzu dai haka, a yadda nake yanzu ina amfani da wayar Povo 4LC7 mai, mai gig 32, mai RAM uku, ba laifi tana da sauri. Wajen kira bata da matsala, tana da riƙon caji, tana da riƙe caji sosai, sosai. Bata da wani matsala gaskiya a wajena. Abun da na fi so a wayar da nake amfani da shi shine tana da riƙe caji sosai, sosai. Tana dadewa da caji sosai, sosai. To shine abun da na fi amfana da shi gaskiya game da wayar. Wayar tana da riƙe amfa caji sosai, sosai.

Kana son abincin mai yaji? Abinci mai yaji tabbas ina son abinci mai yaji. Amma yajin ganyeyiyawa sosai kamar shinkafa da wake da mai da yaji, kamar doya da mai da yaji. Ina son abinci gaskiya mai yaji sosai amma ba sosai ba kuma yajin kada ya kasance mai zafi sosai wanda zai iya saka zuciya na ya rikata shi. Ina son abinci mai yaji daidai dai dai.

Kana ci da cokali ko da hannu? Gaskiya abinci kamar abinci iri-iri ne. To abinci kaman shinkafa, shinkafa da mai da yaji, kamar doya, kamar irin su kamar irin su alkama haka, kaman wake gaskiya ina ci ne da cokali. Saboda irin wannan abincin ɗiban su da hannu baya da daɗi kwata-kwata. Amma idan ka saka cokali za ka fi jin daɗin ɗiban su, za ka fi jin daɗin kwasan su. Amma kaman, kaman wannan, kaman tuwo da miyan kuka ko da miyan kuɓewa su amfani da su hannu ya fi daɗin amfani. Ina amfani da hannu ba da cokali ba, amma ba kowane abinci ba. A tuwo ina amfani da hannu a shinkafa ina amfani da cokali.

Kana fikicin tufafi? To fikicin tufafi ina yi. Saboda shi fikicin tufafi abu ne na duniyar yau wanda kusan kowa yana da wannan matsalar. Na tufafin da za ka saka ka zo ka ɗauka wannan ka ce, "A'a bari ka canja." Ka ɗauko wancan ka ce, "A'a bari ka canja." Musamman ma idan mutum ranar ado ne kamar ranar kwalliya kamar misali ace yau zan je wani biki haka ko abokan abokina zai yi aure ko abokina zai yi wani taro haka ko kuma zan je wajen irin abokina kamar matarshi ta haihu zai yi sunan yaro ko kuma wajen abokina zai yi, zai yi sabon aure. To lokacin idan zan je kayan da zan saka, tufafin da zan saka zan riƙa fikici wanne zan ɗauka. Kada in ɗauka wannan ya je in je bai mun kyau ba a cikin mutane ya nuna irin bai fito da ni sosai ba. Sai in canja in ɗauka wannan shi ma sai in ji tsoro kada in yi abun nan. A nan ina fikicin tufafi ko kuma ranar irin sallah haka kamar ran sallah wadda za mu je irin ranan biki, bikin sallah haka inda mutane kowa zai saka kaya mai kyau. To a lokacin yana ni ma ina fikicin tufafi. In ga wanne ya kamata in saka, kai in saka wannan fa in zo kuma bai mun kyau ba. In zo cikin mutane kuma zan shiga da sauransu dai. Sai kuma idan an gayyace ni a guri, shi ma a lokacin zan yi fikicin tufafin da zan sa don kada in je in ji kunya. Zan zaɓa wannan, in zaɓa wannan, in zaɓa wannan, in zaɓa wannan. Sai kuma kamar irin ina da wani shagali kamar zan yi sabon aure haka ni da wani kaina to shi ma wannan zan ɗan ji tsoron kada in yi abun nan, in ji kunya. Sai kuma a wajen aiki shi ma ina fikicin tufafi. Kamar ina zo tafiya wajen aiki saboda wajen aiki waje ne da mutum ya kamata ya je da tufafi mai kyau, mai tsafta da sauransu. To idan zan tafi wajen aiki ina fikici sosai saboda kada in je shi ma in je abokan aiki ko kuma waɗanda za su zo kamar masu siyayya haka su gan ni ba tare da tsafta ba da sauransu. Don haka ina fikicin tufafi in gani wane tufafi ya kamata in sa wanda ba zan ji kunya ba kuma ba za, ba zan ba wa mutane kunya ba. Na haka ina fikicin tufafi sosai sosai.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma? To gaskiya a rayuwar ɗan adam dai kamar yadda muka sani kuzari an fi yin kuzari da safe. Wanda da sassafe kowa ya san cewa da safe mutumin inya ta shi a lokacin ya huta yayi bacci, don haka kuzarin shi zai tashi da kuzari sosai sosai, zai tashi da kuzari sosai sosai fiye da, fiye da, da, da yamma. Wanda da safe idan ka yi bacci, ka yi dogon bacci wanda mun sani da cewa bacci duka mu mun san da cewa bacci hutu ne. To misali da, da yam, da, da safe in ka tashi ka yi baccin dare ka tashi da safe, ka yi bacci kaman na awa shida wanda a lafiya ana so a yi baccin awa shida wanda shi ne hutu. To ka yi baccin awa shida ka tashi da safe dole a ce ka tashi da kuzari sosai sosai fiye da da yamma. Wanda da yamma idan ka tashi da yamma kuzarin ka ba ka da wani kuzari sosai sosai.

Yaya kake jin hayaniya? Gaskiya hayaniya wani abu ne wanda ba kowane mutum yake iya jurewa ba. Hakikanin gaskiya ni, hayaniya tana wargaza mun komai. Idan ina cikin jin abu, idan hankalina yana kan abu sai kuma hayaniya tayi yawa. Kaman in ina karatu haka sai ace akwai hayaniya haka sosai a wajen, to gaskiya duk abin da zanyi, komai daɗewa da zan yi ina wannan karatun, komai awa nawa zan yi, in dai ina cikin wannan karatun wannan hayaniyan ba za ta bari in gane komai ba. Wato ko da na yi haƙuri, na ce bari in yi ta yin haƙuri, in yi ta karatu haka to wallahi ba zan gane komai ba. Kaman ace ina cikin karatu sai ga wani ya saka waƙa a gefe haka, irin ta nayi sosai, sosai. Hayaniyan ya yi yawa sosai, sosai. To gaskiya wannan duk yana ɓata mun tsarina. Ko kuma ace irin ina bacci haka, ina bacci ina hutawa komai dogon baccin da nake yi, idan dai akwai hayaniya, to wannan hayaniyan za ta iya tayar da ni daga wajen, ta hana ni saka. Wani lokaci ma kai haka kaɗai ina zaune hayaniya tana takura mun, tana iya saka mun ciwon kai, ta saka mun rashin lafiya da sauran su. Don haka hayaniya gaskiya ni ina jin hayaniya kaman takura. Bana son hayaniya, bana jin hayaniya sosai. Duk inda akwai hayaniya ina guduwa in bar gurin saboda yana taɓa mun hankali, yana tayar mun da hankali. Ba ya hana ni zaman lafiya. Don haka ni bana son hayaniya gaskiya sosai. Na fi son wurin shuru shuru har dai in zanyi karatu, in ji wurin shuru shuru inda babu hayaniya. Kamar aji ko aji idan aji zan je ina zuwa ne inda babu mutane da yawa haka saboda gujewa hayaniya don bana son hayaniya. Bana son jin hayaniya a aji. Zan je ajin da babu mutane don in zauna shuru babu hayaniya. Amma in dai akwai hayaniya, to ba zan taɓa jin daɗin karatun nan ba. Ba jin daɗin karatu kaɗai ba ko na yi wannan karatun ba zan taɓa gane wa ba shi yasa gaskiya hayaniya bana son hayaniya.

Mene ne kake jin tsoro? To gaskiya abin da nake jin tsoro a rayuwa na, abin da nake jin tsoro shine yau a ce gani na mutu, na shiga kabari. Haƙika mutuwa bata da dadi tun a wajen mutuwa akwai raɗaɗi. Kamar yadda addinin mu ya koyar da mu addinin musulunci cewa idan mutum ya zo mutuwa, idan za a fara cire mishi rai idan mala'ikan mutuwa ya zo, za a fara cire rai daga ƙasa. Kuma duk duniya an ce babu iya, babu abin da yafi zafi kamar cire rai. To abin da na fi jin tsoro, abin da nake jin tsoro shine a ce yau ga shi ranar mutuwa na ya zo ana cire mun rai. To haƙika ranan ranan abub tsoro ne sosai. Bayan nan kuma a ce mun gashi, bayan na mutu a ce gani an zo za a birne ni a kabari. Hakika azabar kabari azaba ce mai raɗaɗi wanda mutum idan dai mutum baiyi guzi riba an ce ko da mutum ya mutu a kan imani to azabar ƙabari dole ce a koga kowanne. Sai dai kuma da an yoma mutum bata daɗewa zai dawo daidai amma an ce duk wanda ya rasu dole sai ya hadu da azabar kabari. Dole sai kabari ya matse shi. Dole sai ya ji raɗaɗin azabar kabari. Bayan nan kuma a duniya kuma abin da na fi jin tsoro shine kada in mutu da haƙƙin wani. A matsayina na musulmi yadda muka sani ina jin tsoro yau a ce na mutu na ƙwasa haƙƙin wani ko a ce na shugabanci mutane na yi zalunci ko kuma an bani ama na bar riƙe da kyau wa. Misali a ce an bani amana na zo na ci amanar kuma in zo bayan na ci amanar in zo in rabu da wanda na ci amanar kuma bayan na rabu da wanda na ci amanar yazo a ce ko shi ko ni wani ya riga wani mutuwa kuma alhakin wani yana kaina to gaskiya wannan shine na fi jin tsoro. Abin da nake jin tsoro kenan a rayuwa ta ina jin tsoron wannan. Ace gani na mutu Allah ya tayar dani ranar alqiyama da haƙƙin wani a ce haƙƙin wani yana kai na gaskiya to babu abun da ya fi ɗaga hankali kamar wannan. Ba ni kaɗai ba ma duk wani musulmi wanda yake da tsoron Ubangijin shi to yana jin tsoron ranar mutuwa. Yana jin tsoron a ce yau ga shi ya mutu, ga shi Ubangiji ya tayar da shi. To abin da nake jin tsoro kenan gaskiya ina jin tsoro a ce yau gani na ci haƙƙin wani kuma na mutu da haƙƙin wani. Sai kuma wani abin da na fi jin tsoro shine in je in yi karatun jarabawa a ce yau sai mun shiga jarabawa aswa in gaban ga duk abin da na karanta in gaba bu shi a cikin wannan jarabawan. To hakika wannan shi ma yana ɗaga hankali sosai, yana sa inji tsoro sosai sosai. To abun da na fi jin tsoro kenan.

Yaya kake kula da gashin ku? Ina kula da gashina ta wajen amfani da mai mai sakashi sheki kamar mai baki da kuma wanda yake sakashi laushi da kuma wanda yake sakashi baki sosai. Ina amfani kuma da man wankewa kaman abun wanke kai. Ina wanke shi duk sati, duk mako ina wanke wa so huɗu. Duk sati ina yi mishi wanki na musamman domin inga na tsaftace shi. Sai kuma gashin gemu shima ina taje shi, ina miƙa dashi ina ji wajen aski, ina cewa a gyara mun shi, a daidaita mun shi yadda zai saitun. Bayan haka kuma idan shi kuma gashin hammata gaskiya ina aske shi ne bana barin gashin hammata. Shi kuma gashin al'aura shi ma ana aske wa ne ba a barin shi. Amma gashin kai da gashin gemu ina gyara su sosai, ina kashe musu kuɗi, ina kula da su fiye da tunani. Da kuma gashin gira shi ma ina tajiwa da abun tajiwa. Gashin, gashin gefen abun nan kuma gashin, gashin, gashin, gashin baki shi kuma shi ma ina taje shi sosai.

Yaya kake ajiye kuɗi? To gaskiya ajiye kuɗi, ina ajiye kuɗi ta siga daban daban. Misali kamar kuɗi haka, kuɗi manyan kuɗi haka kamar kuɗi kamar daga dubu ɗari, dubu ɗari biyu, dubu ɗari uku har zuwa sama ina ajiyesu a asusun banki na. Kuɗin da kuma na san ba zan yi amfani da su sosai ba ina siyan dala. In nasiya dala sai in turata acikin kaman su Binance ko Bybit in ajiyesu saboda gudun kuɗin haraji wanda gwamnati take amsa yanzu a Najeriya. Su kuma irin kamar ya zan ce, su kuma irin kamar ƙananan kuɗi haka kaman wanda in zantafi wajen aiki, kaman wanda idan zan ɗan siya abu a kanti. Ko kuma idan zan irin hau mashin kamar ko kuma zan ba wa yara kamar zan siya abinci. To irin wa'yannan kuɗin ina ajiyesu a aljihu na ne. Kaman irin daga dubu ɗaya, dubu biyu, dubu uku, dubu huɗu, dubu biyar har dai zuwa irin dubu talatin, dubu arba'in, dubu hamsin duk ina ajiye kuɗi na a cikin aljihu ne. Amma idan kuɗin yana da yawa sosai ina saka shi a cikin asusun banki na. Haka zalika idan ina son in ajje kuɗi haka kamar na siyan wani abu dogo wanda ban son in ajjiye shi a banki, ina ajjiye shi a cikin asusu. Ina sasu a cikin asusu na, na asusun ƙarfe ko kuma asusun laka sai in ajiyesu a ciki. Haka nake ajiye kuɗina. Ina ajiye kuɗi na ne a asusu.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wasannin da nake yi a waje suna da yawa sosai mana. Wasan da nake yi a waje ina wasan buga ƙwallo a waje kamar ranar, ranar da babu aiki, kamar ranar Asabar da safe ina tafiya gudu kamar motsa jiki kenan. Idan na fara gudu ina fita ranar Asabar a kowane sati ina fita idan na fita daga gida bayan sallar asuba kamar misalin ƙarfe shida ko shida da rabi zan fita gudu. Zan yi gudu, zan yi gudu har sai irin ƙarfe tara. Idan na dawo, idan nayi gudu a tara, idan nayi gudu na kai har wajen ƙarfe tara na safe a waje kenan, na dawo gida nayi wanka zuwa maraice ranar babu aiki zan tafi wajen buga ƙwallo a waje. Ina wasan buga ƙwallo a waje idan na fara buga wasan ƙwallo shima zamu je kamar ƙarfe huɗu da rabi zamuyi wasan ƙwallo a waje muyi ta bugawa muyi ta bugawa har sai irin ƙarfe shida yayi da rabi tukuna zamu dawo. Bayan nan kuma ina wasan buga ludo da abokanai na a waje mu ajiye shi a waje mu riƙa bugawa haka muna amfani da shi. Wasan da nake a waje ina wasan buga ƙwallo, ina wasan gudu da sauran wasanni dai haka sosai.

Yaya kake son daffa ƙwai? To a haqi kanin gaskiya, kamar yadda kowa yake daffa ƙwai mana. Kaman yanzu za'a saka ruwa a cikin tukunya sai ka ɗauko kwan ka, ka saka a cikin tukunya din. Idan kana amfani da gas ne ko kuma murhu sai ka kunna wuta, ka zuba ruwa, ka saka ƙwan ka, ka rufe. Idan ka rufe zai, zai dahu, zai yi zafi, zafi har yazo ya fara tafasa. Idan ya fara tafasa, ya tafasa, ya tafasa, ya tafasa sosai zaka bari ya yi wajen kaman minti talatin haka yana dahuwa. Musamman idan ƙwan yana da yawa sosai, zaka bari kaman yayi minti talatin ko minti ashirin yana dahuwa. Idan ka bari ya dahu, ka tabbatar da ya dahu sosai, sosai sai ka kashe wutan. Ka cire shi, ka bari ya huce. Idan kuma yadda kake so wajen daffa ƙwai idan kana so ka soya ne, zaka bari, zaka bari ka sami wannan, ka samu kasko, ka wanke shi, ka zuba mai, ka bari sai yayi zafi sai ka fasa ƙwan ka, ka saka, ka saka magi sai ka karkada. Idan ka karkada sai ka zo ka zuba a cikin ka cikin kaskon. Idan ka saka zaka bari ya ɗanyyi sai ya fara soyuwa kaɗan. In ka tabbatar da gefen da ka ɗora ya soyu sai ka juya. Ka ƙara soyawa. Idan ya soyu saika cire ka ajiye gefe sai lokacin ci kawai.

Menene lambar ku mai albarka? To haƙiƙa ina da lambobi da yawa masu albarka. Zan fara daga lambar wayata. A cikin lambar wayata, lambar wayata kamfanin MTN ya fara da siffili bakwai siffili uku shida uku tara bakwai bakwai ɗaya biyu. Lambata kuma ta kamfanin Airtel ta fara da siffili takwas siffili takwas huɗu huɗu biyu uku siffili huɗu sai kuma takwas. Waɗannan shine lambobina masu albarka. Bayan nan kuma ina da wasu lambobi masu albarka kamar lambar makaranta na wato admission number ɗita kenan da ake cewa lambar shiga makaranta nake nan. Ita kuma ta fara da biyu biyu ɗaya biyu siffili siffili ɗaya ɗaya sai siffili siffili. Wannan shine lambar shiga makaranta na makarantar Usman Ɗanfodiyo, Jami'ar Usman Ɗanfodiyo University da take jahar Sokoto a Nigeria Abuja, Nigeria Sokoto state a jahar Sokoto kenan. Ita ce wannan ita ce lambata mai albarka ta shiga makaranta. Sai kuma lambata, sai kuma lambata kamar ta ɗan ƙasa katin ɗan ƙasa. Ita kuma ta fara da biyar takwas biyu hudu bakwai, biyar bakwai biyar tara ɗaya. Ita kuma.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Lokacin zama, lokacin zama salo iri-iri ne. Wani lokaci idan mutum zai zauna kaman idan ya gaji haka, zai zauna ne daidai ba tare da ya ƙetare ƙafafu ba. Wani lokaci kuma idan mutum yana zauna kaman zai yi zaman karatu haka da sauransu, to ba sai ya abun nan ba, ba sai ya miƙe ƙafa ba. Zai kwanta ne kawai, zai zauna ne, I mean sorry, zai zauna ne sai ya ƙetare ƙafafun shi haka kaman idan zai yi karatu haka da sauransu. Zai zauna haka kaman a ƙasa ko kuma ya shafaɗa tabarma ko dadduma haka. Ko kuma wani lokaci zama ina zauna wa ina ƙetare ƙafafu kaman idan ina yin sallah haka, idan ina zauna kaman zaman atakar kafin a tashi kaman a cikin masallaci haka ina zauna to ina ƙetare ƙafafu haka. Ko kuma wani lokaci idan mutum ya gaji da zama sosai, yana so ya canja tsarin zama to yana ƙetare ƙafafu lokacin zama. Musamman idan zan yi zaman karatu.